A gaskiya mafi yawanci, aa, application ɗin da nake amfani da su suna da yawa don tura sakonni. Na farko akwai wato WhatsApp wanda mafi yawanci, aa, mutane suke amfani da shi kuma shi ya fi saukin tura sakonni ma mutane. Domin duk wanda yake, a, ranambarsa yake cikin wayanka zaka iya kallonsa kuma ka tura masa sako inda yana WhatsApp ɗin kuma ya amsa maka nan take. Kuma arvakan iya yin video call da shi. Sannan akan iya yin, aa, murya a tura. Mai shi kuma shi ma ya kara yin murya ya maida maka da shi. Sannan na biyu akwai wato Messenger wanda na Facebook mutane suke amfani da shi. Shi ma ina amfani da shi don tura sako. Shi ma yana da sauƙin amfani. Sannan shi ma wanda yake cikin abokanenka zaka iya kallonsa nan take ka tura masa sako indai yana kan, a, layi zai iya maida maka kuma kuyi magana da shi. Amma idan wanda baya cikin abokanenka shi wannan Messenger ɗin za su tura maka akancewa ga wani yana so ya tura maka sako. Idan ka duba ka ga ka san shi ko kuma kana bukatan ka yi mar magana da shi sai ka aminta da maganarsa sannan, a, tura maka to-kuyi magana da shi. A, na uku kuma ta wajen tura sakonni akwai, a, Telegram. Ta Telegram ma ana tura sakonni. Shi ma mutane suna magana da shi. Sannan na huɗu akwai LinkedIn. Shi ma ana amfani da shi domin a tura, a, sakonni. To abubuwa application na sakonni da nake amfani da su wannan kaɗan daga ciki kenan. Amma akwai ire-irensu da yawa wanda mutane suna amfani da su.

Eh, ina lullubuwa da bargo amma ya danganta daga yanayin, a, lokuta ne. Kaman misali yanzu idan lokacin sanyi ne, mutum yana bukatan iya lulluɓu da bargo domin kar sanyi ya shiga jikinka. Amma idan ya kasance lokacin ya zama lokacin zafi ne, to kaga mutum baya bukatan lullubawa da bargo. Saboda shi lullubuwa da bargo sai wanda yake jin sanyi shine yakan iya lullubawa da bargo domin ya kare kansa kada sanyi ya shiga masa. Sannan idan, a, lokacin damuna ya dawo, lokacin da ana tsananin ruwa to a wannan lokacin shi ma wasu mutane suna bukatan su lulluɓu da bargo. Amma ni a karan kai na nan domin na fi son lokacin sanyi hakan ya sa bana lullubawa da bargo a lokuta guda biyu sai lokaci ɗaya. Lokutan da bana lullubawa da bargo shine lokacin zafi da lokacin damuna, lokacin da ake ruwa. Amma idan lokacin, a, sanyi ne kuma sanyin in ya yi yawa ta yadda idan ban lulluɓu da bargo ba sanyi zai shiga jikina kuma ba zai yi barni na yi bacci yadda nake so ba, to kaga ya zama mimun dole na yi amfani da bargo na lulluɓu da shi.

Lokuta da nake so a cikin lokacin shekaru shine lokacin da zai zo na, a wato sanyi, lokacin da ake yin sanyi. Domin ni na fiye son lokacin sanyi sosai saboda wannan lokacin sauro ba zai dame ka ba. Za ka yi baccinka mai kyau, za ka samu bargon ka irin na Libyan dinnan ka lulluɓu, ka yi baccinka mai kyau. A idan ka tambaye ni lokaci na biyu kuma lokacin da nake so shine lokacin damuna. Lokacin damuna shi ma akwai daɗi, lokacin bacci mutum yakan iya samun yayi bacci yadda yake so. To wannan lokacin ma ina so. Idan ka zo ka tambaye ni kuma lokaci na uku to gaskiya lokacin zafi ni ba son shi na ke yi ba. Saboda shi lokacin zafi akwai abubuwa da yawa da yake dawowa. Na biyu daga cikin abubuwan da yake dawowa da shi saura bazasu barka kayi bacci ba. Za su kaɗa maka hankali ka gagara mai yake damun ka. Sannan ga zafi. Zafi idan ya yi yawa shi ma ba zai bar mutum yayi bacci yadda yake so ba. Sannan a shi lokacin zafi yana kashe ma mutum jiki. Za ka ga kai kana so ka yi bacci ko kuma idan ka yi bacci sai lokacin asubahin ta yi sai ka gagara tashi. Jikin ka duk ya mutu ka tashi sai ka gagara.

A matsayina musulmi kuma zan ce ɗan Arewa, babu lokaci mafi kyau ma mutane da kuma ni duka kamar ranar Juma'a. Domin ranar Juma'a akoi ɗimbin a abubuwan na alkhairi a ciki. Domin shi Juma'a woni abu ne wanda musulunci ta ɗauke shi yana da ƙarfi. Domin ko manzon mu, Manzon tsira Annabi Muhammad SAW ya sanar da mu cewa duniya ma za ta tashi ne ranar Juma'a. Sannan kuma ƙiyama ma za ta tsaya ranar Juma'a. To ka ga Juma'a rana ne babba kuma wanda yake da tarin albarkatai a ciki. Shi ya sa na zabi in ce Juma'a shine rana mafi kyau a cikin mako.